Eh, ina lulluɓa da bargo. Lokacin sanyi, amma lokacin zafi bana cika amfani da shi. Lokacin, bana da, lokacin sanyi ina amfani da shi saboda me ban so sanyan kashi ya kamani.